Shafukan sada zumunta sun sauya yadda nake hulɗa da mutane sosai. A da akwai wasu mutane da ba ma ma yawan magana da su amma yanzu saboda shafukan sada zumunta muna samun damar gaisawa da juna da kuma tura wa juna abubuwan nishaɗi domin samun farin ciki. Hakan ya sa dangantaka tsakaninmu ta ƙara kyau domin ko da ba mu haɗu ido da ido ba muna iya sanin halin da juna suke ciki. Misali idan na ga wani abu mai ban dariya ko mai ban sha'awa zan iya tura wa abokina ko ɗan uwana shi ma ya turo min wani abu. Wani lokaci ma muna taya juna murnar wasu abubuwa ko kuma muna gaisawa idan mun daɗe ba mu yi magana ba. Wannan yana sa a ji kamar muna kusa da juna duk da cewa muna wurare daban-daban. Haka kuma shafukan sada zumunta sun taimaka sosai wajen cigaba da hulɗa da mutane da suka bar gari ko sukayi nisa. A da idan mutum ya ƙaura zuwa wani gari mai nisa yin zumunci da shi yana iya zama da wahala saboda tafiya tana ɗaukar lokaci da kuɗi. Amma yanzu muna iya magana da shi ta waya, yin saƙo, da kuma ganin abubuwan da yake yi a kullum. Sai dai akwai wani ɓangare da nake ganin ba shi da kyau sosai saboda muna ganin juna a shafukan sada zumunta kuma muna gaisawa a can. A wani lokacin hakan yana rage yawan zuwa ziyara da yin zumunci kai tsaye. Mutum zai iya cewa ai muna magana a WhatsApp ko na ga abin da ka wallafa. Amma hakan ba ya maye gurbin zama tare da mutum, tattaunawa ido da ido da kuma ziyartar juna. A ganina shafukan sada zumunta suna da amfani sosai wajen haɗa mutane, musamman waɗanda suke nisa da juna, kuma bai kamata su zama dalilin da zai sa mu manta da zumunci na zahiri ba. Ya kamata mu yi amfani da su ne wajen ƙarfafa dangantaka sannan idan akwai dama mu riƙa ziyartar juna da kuma samun lokaci mu zauna tare.